Eh raba aiki da, da mutane na farko yana kawo sauran aiki. Na biyu yana kawo eh ko wane da aka raba da shi ya kawo abubuwan da em yake gani zai fi. Ka ga ni na kawo wanda na sani kai ka kawo wanda ka sani shi ma ya kawo wanda ya sani so za a yi amfani da eh sanin kowa dan a ƙaru a taru a ci gaba gaba ɗaya. Eh so wannan shine. So gaskiya ni ina raba aiki saboda eh kowa ya kawo nashi kuma a samu cigaba. Eh wannan abu ne mai kyau amma kuma idan abu ne da ka ga za ka iya kai kaɗai, abu ne mai sauƙi, abu ne da baya buƙatan a yi shi a cikin wani ƙanƙanin lokaci, ka ga ba laifi idan a ka kai kaɗai ko kuma kawai ka yi shi haka.

To aiki dai a tabbatar ana aikin da za a fara ƙarna ai ƙarfe takwas ne na safe. So ko wane ƙarfe takwas ya kamata ka na wurin aiki kuma ka shirya fara aiki, sai a yi aiki da kyau saboda duk abin da aka samu a wurin aiki ya zama abin da akai ma aiki, to ya zama kayan aikin. So ƙarfe takwas ne babu wani je ka ka dawo ko kuma wani surutu daban. Amma ƙarfe takwas ba wai ya zama dole a takwas ɗin nan bane za a fara aiki. Kana je wurin aiki a takwas idan akwai aikin yi ka yi, idan babu kuma kana dai nan kana jiran a samu aikin. So wannan shine ba wai wani abu bane da ya zama a cewa dole, dole, dole, dole sai ƙarfe takwas ɗin sannan za a fara yin shi.

Eh to, duk, eh, duk mutum ya kamata idan wani mutum don washe naniman taimako, eh, ya taimaka mai. Wannan shine, eh, ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata ace kowane mutum yana yi. To bayan ga faɗin haka, eh, yanda kake taimakama mutum kuma wane ya rage tsakaninka da mutumin kuma sannan shi mutumin wane taimako yake buƙata. In ka ga wanda yake buƙatar taimako na kuɗi ba za ka ba shi taimako na shawara ba. Wanda yake buƙatar taimako na shawara kuma ba za ka ba shi taimako na wurin barci ba. Yauwa to ya kana danganci kai da za ka bada shawarar me kake da shi da kai da za ka yi taimakon kai me kake da shi da za ka taimaka da shi kuma wanda za ka ba taimakon me yake buƙata. Wane irin taimako yake nema. So iyakan ƙoƙarin dai duk da za ka yi shine ya zama ka taimaka ma wanda yake neman taimako kuma ya samu taimakon da yake nema. To kai in kayi wannan kai ka gama naka wannan shine.

Am, akwai nasarori da yawa da aka samu kuma akwai nasarori da yawa da ake sa ran za a samu. Kuma babban nasaran da aka samu shine, am, an yi, a ƙara yawan kuɗin da riba ke nan. Am, akwai nasarori da yawa da aka samu kuma akwai nasarori da yawa da ake sa ran za a samu. Kuma babban nasaran da aka samu shine, am, an yi, a ƙara Eh, an ƙara riban da aka samu a shekara na dubu biyu da ashirin da biyar. An samu ƙarin shi wurin kashi ɗari da goma sha shida. Idan an haɗa shi da na shekara dubu biyu da ishirin da huɗu, da wuce, shi na ashirin da biyar ya samu ƙarin kaso, am, ɗari da goma sha shida. So wannan, ai, wannan nasaran babban nasara ne da har yanzu muna jin daɗin ta.

Wannan tambayar ya maɗu sannan ɗaya wani bazawarar dariya. Tara kuɗi ba sai mai kuɗi zai tara ba, ni ina na gan su balle in tara su mana. Ji saran nan gaba in an samu buɗi ko an samu ƙari, za a iya tara kuɗi. Dan akwai sa ran ana so a tara kuɗin nan sosai. Amma ina mutum zai tara kuɗi, zai tara abin da bai da shi. Ana ƙoƙarin yanda za a ci abinci, yanda za a biya kuɗin ruwa, kuɗin wuta, kuɗin makarantan yara. Wani lokaci har sai an nemo bashi ma da sauransu, an nemi taimako wurin 'yan uwa da abokan arziki. To wanda yake damuwa da wa'annan, shi ina ruwan shi da maganan wani a tara kuɗi. Akwai dai sa ran nan gaba in lokaci ya yi, in an samu kuɗin sai a tara su dan ni mutum mai ma son ajiya. Ina son samun asusun ajiya da zaka dinga ajiye kuɗi ka tara su dan azo ayi amfani mai muhimmanci da su. Amma yanzu ma wasu buƙatan da sai ka fita waje, ka nemo bashi, ka nemo taimako sannan zaka biya wasu buƙatan. Ina kai ina maganan tara tsabar kuɗi kamar yanda tambayan ya ce. A nan gaba dai akwai sa ran hakan.

Eh ana yin wuta da itace don da shi ake zuba a ruwan wanka a nemo ruwan zafi na wanka ke na lokacin zafi. Amma lokacin sanyi da ba wani ruwan zafi mai zafi ake nema ba sai a sa sai a sa wuta a tiketi na ya amfani da shi. Sannan kuma idan za a yi abinci mai yawa ko irin akwai sha'ani kamar biki ko aure ko suna ko wani irin dai biki haka da itace ake amfani. To wannan shine lokutan da na san ana amfani, eh lokacin zafi. Hakan ɗin hura lokacin sanyi ka hakan ɗin hura itacen idan aka hura ya ɗan zama gawayi saboda dai kawai don a samu gawayin da za a ɗan ajiye a ɗaki a ɗan sa ɗaki a ɗan ɗauki ɗumi kaɗan. To wannan na san akan yi amma idan tambaya ne take cewa ko da ita kake amfani kamar shine sauce ɗin dafa abinci na yau da kullum a'a ba shi bane. Amma indai ya kama akan ɗan yi kaɗan kaɗan.

Eh, am akwai wanda aka yi aka ce shi goro yana da kyau a jikin ɗan adam. Yana da wasu sinadarai da suke ƙara ma ɗan adam lafiya. To ni dai gaskiya ban ci kacin goro ba, so ban ci katauna goro ba. Amma wannan ba zai zama cewa ba wai lokaci kan lokaci ina ɗan tattaunawa ba, musamman ma namijin goro. So ni kan ɗan tattauna amma gaskiya yana wuya. Ba sosai dan wani lokaci sai a wata shida ko shekara ma ni ban tauna goro ba. Amma in dai har ko ɗan ina tauna, ni ina ɗan tattaunawa a kai a kai lokaci bayan lokaci ina yin wannan. Wannan shine amma ba wai don ci ko ko ko masu tattaunawa su kowane lokaci, kowane lokaci a'a, ni bana wannan. Sai dai a kai a kai idan na samu ɗan ni ba ma taɓa, ba ma ci kawai siya ace ga ni nan je na siya don in ci ba.

To, in dai maganan malami ake, ai mutum ba zai ce ga malami guda ɗaya da ya fi so ba. Ni duk wani wanda zai koyar. Kaman akwai wani malami da ya koyar da ni lokacin ina eh Primary School. To shi wannan malamin ya iya koyarwa kuma ya san yanda zai yi da ɗalibai. To kaga yana ɗaya daga cikin malamun da zan ce eh ba zan manta ba. Sannan kuma lokacin ina eh Secondary, akwai wani shi ma sorry akwai wasu su biyu ba mamacin ɗaya ba da sun iya koyarwa kuma sun san sun iya girmama ɗaliban su. Sun san yanda za su koyar da su. Kai ka koyar ka ji daɗi, ɗalibi ya ji daɗi saboda in ɗalibi bai ji daɗi kuma karatun zai zama kaman shirme ne. Saboda ba zai saurara ba, ba zai sa himma ba, ba zai kwantar da hankalin shi ba saboda kai ɗin da kake yi ba nishaɗi kake sa shi ba. Haushen kai yake ji ko wani abu. So malamai ukun nan zan ce eh su saboda idan na ce zan sake cigabawa da lokacin makarantan eh University da sauran su, duka lecturer duka malaman ke nan ƙwararru ne. Sun san aikinsu, sun san me suke yi. To a nan ba za ka cire ba tunda kowa jigo ne. Amma daga ƙasa dai Primary da Secondary akwai malamai uku da mutum zai ce ya ce eh ga su nan wa'innan sun fita sun zama jigo, sun yi ƙoƙari, sun yi aikinsu, sun yi an koya kuma an sani gashi yanzu ana amfani da koyarwar su.